Wane launi idanuwanku suke? Launin idanuwan mu na da fari da kuma baƙi. Wani launi idanuwanku yake da su suke? Oh, idanuwan mu suna da fari da baƙi.